Yaya kake shirya ayyuk-- yaya kake shirya ayyukan? Wannan tambaya ce wadda ake yi wa mutum, mutumin da yake yin wani aik, i wanda yake na musamman. Aikace aikace suna da yawa, sai dai ya danganta da shi mai tambayar da kuma wa ake tambaya. Shi, wanda yake tambaya zai tambaye ka, "Yaya kake shirya ayyukan?" Wannan yaya kake shirya ayyukan, jumla ce wacce take, jumla ce, jumla 'yar tambaya ko jumla matambayya ko jumla mai tambaya. Yaya kake shirya ayyuka, aiki kuma ya kaso kashe kashe iri iri ga sunan ko wanne da irin nashi. Wani aikin yana aikin dafa abinci, wani yana aikin zuba ruwa, wani yana aikin tuƙi, wani yana aikin faskare, wani yana aikin kasuwanci, wani yana aikin koyarwa, wani yana aiki aikace aikace. To ya danganta, da tambayar wace iri ya tambaya, eh, da aiki wane iri, shi wanda kake tambaya wane irin aiki yake. Misali, ka tambayi mai dafa abinci ko mai aikin dafa abinci, "Wane irin aiki kake yi?" Ko, "Yaya kake shirya ayyukan?" Zai gaya maka, "ina shirya ayyukan ne ta hanyar, dafar ko dai zan fara siyo abin da zan dafa. Sannan in siyo kayan miya, sannan in siyo ice, sannan in e bo ruwa, in zuba a cikin tukunya, sannan in ɗebo ice, in sa a cikin murhu, in kunna wuta. Sannan in ɗora wannan tukunya a sama, sannan in zuba mata ruwa, sannan in zuba wannan abin da zan zuba, zan dafa, sannan in cigaba da inzawa, in cigaba da iza wannan wuta. Ina yin aiki, ina yin aiki, ina iza wannan wuta har ya zuwa wannan abincin ya dahu. Bayan wannan abincin ya dahu, sai na sauke shi. Bayan na sauke shi, sai na, cigaba da yin, ainihin wato rarraba shi." To haka wannan shi ne yanda mutum yake shirya ayyukansa. Daga kaga, yayi maka bayani kama daga kamawa daga yanda yake daga yanda ainihin aikin ke kamawa yanda yake siyo kayi yaki da yanda yake shirya aikinshi baki ɗaya.